Wani irin fim ke ke so kalla? Wannan misali ne da ana, wannan tambaya ne da ana tambaya, tambaye mutum cewa wani irin fim yake so kalla. Fim akwai kala kala fim, akwai fim na Nigeria da aka yi a Nollywood, akwai na Kannywood, akwai na Hollywood, akwai na Bollywood. Akwai kala kalan fim wani suna so Kannywood fim Hausawa. Wasu suna so fim, na Nollywood fim na su Turanci Turanci da na yi a Nigerian fim. Wasu kuma suna so, na Igbo Yoruba wadi suna kalla. Wasu suna so na Bollywood na Indian. Wasu suna so na, Hollywood na American fim su suna kalla. Amma dai in aka tambaye ni cewa wani irin fim ake so kalla, zan ce ina so, ina fi so Nigerian fim, that is Nollywood. Nollywood na, ana magana da Turanci ne saboda ina fi so Turanci. In fara, gani inda na Turanci kuma sosa kuma. Hakkin Turanci na zai gana abubuwa da yake tafiya a cikin fim. In aka bani fim da ban gane ba, bai zai yi dadi ba saboda ina fi so ina kallo Hausa fim Kanny fim Kannywood saboda ina jin daɗin kallon su. Amma dai in aka tambaye ni wanne ina fi so kalla, zan ce na Nollywood ne saboda ina so ina ganin kala kala fim, fim kala kala a wajen.

An yi wannan tambayan shine da cewa kana sanya agogo a hannu? Wannan tambaya ne, tambaya ne ga mutane, ga jama'a da yawa. Yawancin mutane ba sa sanya agogo a hannu saboda dalilai daban-daban. Wa'yensu suna da wayoyi, wa'yensu suna da abubuwa wanda akwai lokaci a kai. Amma wannan tambaya ga ni da cewa ina sanya agogo a hannu gaskiya shine ba na sanya agogo a hannu. Dalilin shine da cewa ina da waya. Kuma abin da agogon hannu zata bani waya zata bani. Inma mutane ma sun tambaye ni ba sai na wani wuya ko na sha wuya ba zan fitar da agogona, zan fitar da wayana in faɗa musu lokaci. Dalilin haka ya sa mutane da yawa ba za su kashe kuɗinsu suje su siya agogo ba. Kana da waya, meye na siya kuma agogo? Abin da agogo zai iya nuna ma waya ma zata iya ta nuna ma. Wa'yensu agogo ma ba suna da lokaci amma ba su da date. Amma ka gan waya ma tana da date, tana da lokaci. To duk abin da mutum yake nema a wajen agogo zai samu a wajen waya. Kuma zai sa mutum, hannun mutum zai zama yana nan ba wani wuya, zai zama free. Amma agogo, waya kuma za'a sa aljihu ba wani matsala. Kana so ka gan lokaci za ka fitar da wayan ka gan lokacinka. Ko bacci ne ma kana yi za ka iya ka ajiye waya kusa da kai a bakin filo naka. In kana so ka gan me lokaci ka ɗauka amma agogo wani ba zai iya sanya agogo a hannu yayi bacci ba.

"Yaya kake magance koke-koke?" Wannan tambaya ne wanda ake yi ma jama'a, kokuma ana yi ma mutane. Yaya mutane ke magance koke-koke? Magance koke-koke, waɗansu mutane ma suna shirya abubuwa wanda za su yi. Amma wannan tambayan a gare ni, yaya nake magance koke-koke? Ina magance koke-koke ta wajen shirya duk abun da zan yi. In shirya su a yanda ya kamata, in bi da su ɗaya bayan ɗaya. In dai na shirya koken da nake da shi a rana, zai taimake ni. Ba kome zan yi shi a rana ɗaya ba. Abun da zan yi, in shirya. Abun da zan yi a yau, in shirya. Abun da zan yi a gobe, in shirya. Abun da zan yi a jibi. Muddin na shirya duk koke-koken da nake da shi a hanyar da ya dace, zan ci nasara kuma zan iya in sami abun da nake nema. Amma in ban shirya ba, ba zan samu abun da nake nema ba, kuma ba zan iya in kai ga ƙarshe ba. Muddin mutum ya shirya koke-koken shi, in na shirya koke-koke na, zan yi nasara. Zan iya gama aikin da nake da shi. Domin abubuwa suna nan da yawa. In ban shirya aikin da nake da shi ba, ba zan iya in kai ga ƙarshe ba. Shirin ayyuka yana sa mutum ya ci nasara ga duk abun da zai yi. In mutum bai shirya koke-koken shi ba, kamin ka sani ka ɗauka wannan, ka haɗa wannan, ka jefa wannan, ka ɗauka wannan. Ba za ka iya gama abun da ka shirya ba. Yana da kyau mutum ya shirya duk abun da yake da shi a rana. Abun da nake da shi a gobe, zan shirya abun da nake da shi a gobe in ce ga abun da zan yi a gobe. Abun da zan yi a jibi ma, haka zan dinga shishshirya su. Domin in na gama wannan, in ɗauka wannan. In na gama wannan, in ɗauka wannan. Duk wanda baya shirya koke-koken shi ba zai iya gama abun da yake yi ba. In ban shirya koke na ba, ba zan iya gama abun da nake yi ba. In na shirya su, duk abun da nake da shi zan samu in gama. Kuma ba zan sha wahala ba. In ban shirya ba, kamun ka sani zan samu ciwon kai. Kamu ka sani zan gaji saboda menene? In ɗauka wannan ne in haɗa, in ɗauka wancan ne in haɗa, in ɗauka wancan ne in haɗa. Amma in dai na shirya su, ba zan garga-- ba zan han haɗa kome ba. Zan bi da su bi da bi ɗaya bayan ɗaya.

Wannan tambayan ana tambaya ne da cewa sau nawa kake amfani da internet? A mutane da yawa suna amfani da internet wanda ba za su iya kirgawa ba. Wani ba zai iya ya zauna ba in ba tare da internet ba. Wata ba za ta iya zauna ba in ba tare da internet ba. Da wa'en suma suna dahuwa suna wanka ma duk sun kunna internet suna amfani da shi. Amma wannan tambayan ni da cewa sau nawa nake amfani da internet. Gaskiya ina amfani da intanet sosai. A ko wanda lokaci ina amfani da internet. Ina zaune a gida ina amfani da intanet. Ina dahuwa ne ma ina amfani da intanet. Ina yin wa'insu abubuwa ma ina amfani da intanet. Ai internet a kullayomin ina amfani da shi yake yana sa mutum yana dauke ma mutum wadan su damu'oi. In mutum yana wani tunani amma in ya dauka internet ta wajen internet ma za ka ga mutum zai iya yana kallon fim. Ta wajen internet ma mutum zai iya yana karatu. Akwai abubuwa da yawa wanda mutum yana so ya yi ta wajen internet mutum zai yi. Ta wajen internet ma in ma kana niman aiki ne ta wajen internet za ka iya ka samu aiki. Ta wajen internet ma in kana niman wani lamba ma in ba ka san wanda za ka samu lamba ba in ka bi ta wajen internet za ka iya ka samu lamba. Ta wajen intanet ma wanda yake ba kusa da kai ba wanda yake nan a kusa a kasan waje za ka iya kayi magana da shi kayi chatting da shi. Now internet yana da amfani sosai. Yana taimakon mutane a kwai wadan su. In suna ma tunani in ina cikin tunani ina dauka internet dinnan, ina amfani sai kaga na mance da duk abubuwan da nake yi. Internet yana amfana so-- a ina amfani da internet a ko wanda lokaci. Sai dai in naje wajen wanka ne ba zan yi amfani da internet ba. Sai dai ina wajen ibada ne ba zan dinga amfani da internet ba. Amma muddan ina zaune bana yin kome ina ɗaki bana yin kome ina amfani da internet sosai ba wasa ba. A kullayomin idan ina dauka internet in dinga karatu, in dinga downloading fim, in dinga downloading abun da zai taimake ni, in dinga downloading wasa kayayyakin wasanni na yara na ma wanda za su yi amfana da shi.

Umm, baya ne wanda ake yi da cewa kana da dabbar gida? Ah, yawancin mutane ma suna da dabbar gida. Yawancin gidaje ma in ka je za ka ga waɗansu dabbobi na gida suna da shi. Amma wannan tambayar a gare ni da cewa ina da dabbar, dabbar gida, gaskiya ina da dabbar gida. Ni karen karen ina son rike dabbobi, ina so ina wasa da dabbobi, ina so ina zaune in kira dabba ya zo ko in taɓa shi ya zo kusa da ni. Ina jin dadi, ina so musamman ina so ina wasa da kare. Indai ina da kare a gida ina jin dadi, ina cin abinci in kira shi shi ma in bashi. Ban da ma kare ina so ina, ina wasa da kaza. Shi ma ina bashi abinci, in kira shi, in sa mai ma suna sai ga ina kira shi da sunan da in sa mai sai ga sai ya zo. Waɗansu kazuna ma sai ga ina kiran su kur kur kur kur kur kamun ka sani sun saba da wannan sunan. Duk ko da lokaci in sun ji na yi wannan kara zai gan sun zo da gudu. Dabbar gida yana da amfani sosai kamar inda ina so ina da kazuna. Ina da su a gida sosai. Duk ranar da ina so in ci nama ba sai na je kasuwa na je na siya wani kaza ba saboda ina da shi a gida. Zan ɗauka ɗaya ko biyu in yanka da ni da iyalina mu samu mu ci. Dabbar gida yana da amfani, yana taimakon gidaje, yana taimako na sosai. Ba sai na je na siya nama ba, ba sai na je wani wuri na je na siya ba. Amma ta ina da, ina da shi a gida zan ɗauka ne kawai in yanka in ci. Dabba gida ke nan kuma a waɗansu lokatai suna taimako kamar kare. Kana da kare a gida shi ma zai zama ma kamar mai gadi ne. Duk wani wanda zai shigo gidanka sai ya bi a hankali. In ma ɓarawo ne ko zai shiga in ya san akwai kare a cikin gidan kamun ka sani ba zai shigo ba. Dabbar gida yana da amfani.

Tambaya ne wanda ke cewa kana rubuta kashe kuɗin aiki? Waƴansu mutane suna rubuta kashen kuɗin, duk abubuwan da suka kashe waƴansu kuma ba sa rubutawa. Amma wannan tambaya a gare ni ina rubuta kashe kuɗin aiki? Ina rubuta waƴansu waƴansu kuma bana rubutawa. Kaman kuɗin da ina bayar a siya abinci, abinci ina bayar. Kaman kuɗin da ana biyan na adashi ina bayar. Kaman kuɗin da ina ba iyaye na ina bayar. Amma banda waƴannan abubuwan bana rubuta duk wani kuɗin da na kashe. In na fita waje in naje na ɗan siya ko aya ne ko na sha minerals ko na ba ma wani kyauta ko na biya kuɗin mota bana rubutawa. Abun da nake rubuta shi ne kawai kuɗin da zan bayar a gida a yi cefane ko kuma kuɗin da za a siya abinci gaba ki ɗaya. Amma duk waƴansu sauran abubuwa bana rubuta. Ina zuwa wajen aiki ina hawa mota, a wajen aiki ina shan mineral, a wajen aiki ina siyan waƴansu abubuwa, wani lokacin ma ina yin kyauta. A wani lokaci kuma ina biya ma wani kuɗin mota. Duk waƴannan abubuwan bana rubutawa. In na rubuta, a aiki ne sosai da cewa in rubuta duk abun da ina kashe ɗaya bayan ɗaya bazan iya ba, zai yi wuya. Akwai abubuwan da zan rubuta akwai abubuwan da zan mance. To shiyasa ma bana ma rubutawa domin in na rubuta ina jawo ma kai na aiki ne sosai. In na rubuta ina jawo ma kai na aiki. Duk abun da na kashe na kashe. Abun da nakeyi shine in dai na riƙe dubu hamsin wannan dubu hamsin zan kakkasa in ce ga abun da zanyi bayan nayi sauran da ya rage yana nan a aljihu na duk abun da zan siya ina dai siya wa ne amma bana rubuta da cewa na siya aya ko kuma na siya minerals ko kuma na siya wani abu a'a. Abun da nake rubuta shi ne kuɗin abinci. Sauran abubuwan bana rubutawa.

Wannan tambaya ne yadda cewa kana jin tsoron kwari? Kwari abun tsoro ne. Mutane dayawa suna jin tsoron kwari. Ba wanda zai so ya gan kwari ya tsaya. Ba wanda zai so ya shiga cikin kwari. Amma gare ni, ina jin tsoron kwari domin kwari ba abun da mutum zai so ba ne. Kwari ba abun da mutum zai ji daɗi ya shiga ba ne. Duk wanda ya ji ya gan kwari wa zai tsaya. Kaman gwata ne, duk wanda ya gan rami ya ce zai shiga rami? Ai rami ba abun so ba ne. In mutum ya gan kwari shi zai kauce. Domin in mutum ya shiga kwari, waensu za su rayu, waensu kuma ba za su rayu ba. Kaman mutum, mutum yana tafiya ne a cikin mota ya gan kwari. Ai zai kauce ne. Ko mutum yana tafiya a keke ko a mashin in ya gan kwari zai kauce ne. Domin in mutum ya shiga kwari, ida kila ya rayu, kila kuma ba zai rayu ba. To kwari ba abun so ba ne. Kwari ba abun da mutum zai ce yana nema ko zai, zai so ba ne. A'a, kwari ba abun da mutum na gan kwari ai zan gudu. A'a kwari, a'a ba zan iya siya shiga cikin kwari ba. Kwari ba abun da zan so ba ne. Kwari ba abun da zan dinga fahariya da shi ba ne. A'a, bana son kwari, bana son kwari. Na shiga cikin kwari ai toh kamin ka shiga cikin kwari ma kam wa zai fitar da kai? Maybe kwari din ma ya yi zurfi. In ka shiga wa zai fitar da kai? Wa zai gan ka? Ko da ka yi ihu ko da kin yi ihu ne, ba wanda zai gan ki, ba wanda zai ji ki saboda menene wannan kwarin ya yi zurfi. To ba, kwari ba abun so da zan so ba ne. Kwari ba abun da ni zan so ba ne da cewa ina fa'aliya da shi. A'a kwari, bana son kwari.

Wannan tambayan yaya kake jin hayaniya? Hayaniya kuma ba abin da ni zan so ba ne. Hayaniya ba shi da kyau. Mutum ya dinga magana, ah in kana jin hayaniya, hayaniyan da kake ji, za ka gaji. Hayaniyan da kake ji zai sa ka rikice. In ma kana yin aiki ne, kana jin hayaniya, ana damunka da hayaniya. Ai ba za ka iya ka yi abin da kake yi ba. Ba za ka iya ka, ka, ka, ka, ka sa hankalinka a abin da kake yi ba. Domin menene? Hayaniyan nan yana damuna. Hayaniyan nan zai dame ka. Abin da kake so ka rubuta ma ba za ka iya rubuta ba. Za ka dinga tunani. Za ka dinga tunani saboda wannan hayaniya. Hayaniya yana sa mutum yana tunani. Hayaniya yana sa mutum hankalin shi ma zai tashi. Ko a gidaje ma masu aure za ka gan mutum in matan shi tana cika hayaniya, tana cika surutu, kamun ka sani zai bar mata gidan domin shi ba mai son hayaniya ba ne. Hayaniya zai sa hankalin mutum ya tashi. Hayaniya zai sa jinin mutum ma ya tashi. Zai sa mutum ya dinga tunani. Hayaniya ba shi da kyau. Hayaniya kuma ba zai taimake mutum ba. Duk wanda yake hayaniya, mutane za su dinga gudun shi. Duk wanda yake hayaniya in short ba zai samu mutane wanda za su dinga zuwa kusa da shi ba. An ka sami mata wadda take hayaniya, tana surutu sosai. Kamun ka sani maigidan zai bar ta. Maigidan a kullum zai dinga, zai dinga fita domin menene? Shi ba mai son hayaniyan ta ba ne. In ma kana makaranta ne, yara suna hayaniya, suna hayaniya, suna surutu. Ba za ka so ka zauna ka yi abun da kana so ka yi ba. Saboda menene? Wannan hayaniyan su yana damunka. Wannan surutun yana damun su ka. Duk masu hayaniya za ka gan mutane za su dinga gujin su. Hayaniya ba shi da kyau. Hayaniya ba zai taimake mutum ba. Hayaniya zai sa ma mutum ya dinga-- mutane ba za su dinga zuwa kusa da ka. Za su guje ka.

Wannan tambayan shine da cewa, ina kake ajiye makullan ku? Wa'insu mutane suna tafiya da makullansu, wa'insu kuma suna ajiye. Amma kamar ni, ina nake ajiye makullai na, ni ina tafiya da shi ne domin, ina jin tsoro in ajiye makulli a waje ko kuma in ba ma wani. Indai na je na ba ma wani makullai na, kamun ka sani wa'insu za su iya su zo, su ɗauka, su bude kofan, su ɗauki duk abin da za su ɗauka. Wani kuma in ka ba shi muƙulli ba ka nan, ka san in ka bar gida da safe, kila se cikin dare, zai iya zo ya ɗauki duk abin da yake so ya ɗauki. Wa'insu kuma in ka ba su makullin ba za su adana shi ba, za su ajiye shi inda ya kamata ba. Kamu ka sani sun ajiye makullin, wa'insu za su zo su ɗauka, su je su buɗe ɗakin su saci ko kuma su ɗauki duk abin da za su ɗauka. Wa'insu kuma in ka ba su makullin ba za su ajiye shi da ke ba. Wani zai zo kafin ka sani zai je ya yi irin mukullin a waje. In ya samu ya yi irin wannan mukullin a waje, kai kana barin gida kafin ka sani zai zo ya buɗe, ya ɗauki duk abin da zai ɗauka kuma za ka ga a'a toh ga shinan ga makulli a waje ka ga wane ne ya shigo ya yi wannan abun. Toh, ajiye makulli ba na ajiye makulli. Ina tafiya da makulli na in sa shi a jaka ko kuma in sa shi a aljihu. Inma na san mukullin suna nan da yawa don in kar ɗaya ya ɓata zan iya in ajiye ɗaya a cikin ɗaki ko kuma in je wani gida in je in ajiye ɗaya sai in sa ɗaya a aljihu ko kuma in rarraba makullan. In sa makulli a juhu ɗaya kuma in sa shi a jaka domin maganin mantuwa, domin ko da in ɗaya ya ɓace in san akwai ɗaya. Amma ajiye makulli, ba na ajiye makulli a wani gida ko kuma a waje. Ina tafiya da makullai na. Inma zan ba matana, zan ba kowa da mukullin shi. In ba matana nima in riƙe ɗaya domin menene? Nawa ta ɓace zan inya in je in amsa a wajen ta. Domin yanzu duniyar da tsoro duniyar da tsoro. Abubuwa suna faruwa kafin ka sani za a zo gida a kwashe ma duka kayayyakin ka.

Wannan tambayan yana cewa yaya kake kare kanku daga sauro? A ina kare kaina da ni da iyalina daga sauro. Ina sa mosquito net, ina shiga cikin mosquito net din. Kaman kasani zan yi bacci in kwanta ko da zan dinga jujjuye wane, ba zan, ba zan ji wani cizon sauro ba. Wani lokaci kuma ina siya maganin sauro, ina siya maganin sauro sai in sa. Kaman kasani sauron ba za su damu ni da amani. Na gumaci in shiga cikin gidan sauro. Muddin na shiga cikin gidan sauro ba zan ji wani sauro sun cije ni ba, sai dai a waje dingajin ƙaransu, dingajin ƙaransu. Abun da nake yi a wajen dingajin ƙaransu amma ba za ka ji cizon su ba. In dai ka shiga cikin gidan sauro zai sa ka samu da sauƙi. In kin shiga cikin sauro za ki samu da sauƙi. Amma wanda baya shiga cikin gidan sauro akwai matsala. In mutum bai shiga ba sauro za su dinga cizon mutum. Amma mutum ya shiga cikin gidan sauro kamar kasani zai yi bacci, ya tashi ba zai kamu da wani cuta ba.

Wannan tambayan, wane launi tawada kake amfani da shi? Laun- launin tawada wanda nake amfani da shi baƙi ne, da baƙi nake amfani da shi nake rubutu, da shi nake yin kome. Inde na yi amfani da wannan launin na tawada wato wannan baƙin kala yana fitar da kyau, yana bani abin da nake so kuma mutane suna gane, suna gani da kyau. Amma in ka yi amfani da wani kala ba zai ba ka, ba za ka gani ba kamar inda za ka yi amfani da wannan baƙin kala, wannan baƙin launin tawada. Domin wannan baƙin kala yana da amfani, yana sa mutane su gani, za ka gan shi zai fita da kyau, za ka gan ko da rubutu ƙanana ne amma indai baƙi ne za ka gan shi zai fita da kyau. Domin yana, yana da, yana sa mutane suna gani, yana sa mutane suna gane duk abin da ake rubutawa. Kuma da shi nakeyi, nake amfani da shi. Da shi ma ake rubu-- ake rubutun allo da shi. Ko da a makaranta ne ma za ka gan indai ka yi, kana amfani da baƙin biro za ka gan zai fita da kyau. Ko da ma kana so ka ja layin ne in ka ja layi za ka ga zai fita da kyau. Baƙi kala ne wanda yana amfani, mutane suna son shi indai sun yi rubutu da shi yana ba su abin da suke so. Kuma kana so ka ja layi ne ka yi amfani da baƙi.